Eh ina duban kalanda kullum. Ina duban kalanda kullum saboda naga nasan yau nawa ga wata. Na san menene schedule dina da na ajiye a yau din, da kuma labarai idan zan duba da dai abubuwa saboda wayatatama na da kalanda a fejin dashboard dinta. To don haka ina tashi daga na abun nake fara ina duba kalanda kullum saboda sanin da ake ciki da wane yin wajen aiki da kuma al'amurra na yau da kullum, da me zan tsara da kuma me zan yi a rana, da kuma albashi.

Eh ina iya tuƙin mota saboda na iya mota. Ina iya tuƙin mota, tuƙin mota bai da wahala. Motan ma kala kala ce, akwai manual akwai auto. Abinda ya fi bani wahala shine rashin tuƙa ta yau da kullum da kuma yin ribas. To shine kuma yawancin damuwa akan tuƙin mota, yanzu haka a koda yaushe. Yanzu ma haka tafiya nake yi, shi yasa yake jin magana ta na dau haka sosai da sosai.

Eh ina zuwa aiki a lokaci daidai, yawancin ma lokacin zuwan mu aiki aida sassafe ne. Dan haka sai mun je ma aikin ma sannan kowa susuke farawa saboda ni surveyor ne. Dan haka nine yakamata in fara zuwa wajen aiki da wurwuri kafin kowa. Don haka ina zuwa wajen aiki da sassafe. Karfe shida hakan nake fita in tafi. Wani zubin ma aikin safsaf na keyi.